To mu safiyar mu tana farawa da addu'a ne. Idan muka tashi da safe, addu'a muke fara yi. Idan muka yi addu'a, mata na ta yi shara, kowa ya nemi sabulun wanke baki da brush, mu wanke bakin mu, ku nemi abin da za mu ci. Kaman yau da ban tafi aiki ba, eh zan ɗiba ruwa, in zuba ruwa daga waje daga famfo na waje in zuba cikin goran mu a cikin ɗaki. Mata na ta nemi ta dafa abincin da za mu ci da safe. Yanzu ta dafa abinci, kowa ya ci abinci, ta kama hanya ta tafi wajen shagonta wajen kasuwancin ta, sai can da yamma za ta dawo. Ni kuma yau ina gida sai gobe zan je aiki. Goben ma gaskiya ban, ban aza zan je aikin nan gobe ba gaskiya, saboda kuɗin motan zuwa wajen aiki na daga gida yana da yawa, yauwa. Haka muke fara ranar mu da safe.

Ƙwarai da gaske ina jin kukan zakara da safe. Zakaran da ba nawa ba ma muna jin kukansu. Zakara suna ma shiga cikin gidanmu suyi yawo su fita. Kuma ni ina da kajin da nake raya, da nake training ina da kaji sun kai kusan biyar yauwa. Saboda haka ko wacce rana muna jin kukan zakara. Da sassafe muna jin kukan zakara.

Harshen Hausawa wato magana a cikin yaren Hausa kenan. A nan Arewa kowa duk wanda ya zo Arewa kaman ni bayerabe ne. Na zo Arewa na koyi Hausa saboda yaren da aka fi harshen da aka fi a magana da shi kenan. A makaranta ma sai ka yi Hausa, yaren Hausa. Kuma yaren yana da daɗin faɗa, yana da sauƙin koya. Yauwa shiyasa kowa yana son yaren. Akwai daɗin taɗi hira da yaren da harshen Hausa. Sannan kuma mutanen suna da ƙaunan, suna da ƙauna, suna da, suna da karɓan baki yauwa. Sai dai dai a yanzu ne ƴan siyasa suna nemansu raba su sa rikici ƴan Hausawa da wasu ƴan ƙabilu daban yauwa amma gaskiya a da kan kai akwai zaman lafiya a Arewa. Yaren Hausa babban yare ne a Najeriya. Yaren Hausa shine farkon babban yare da kowa anayi a Najeriya sai kuma yaren yarbanci sai yaren inyamuranci.

To game da yin tukwane kan wannan, wannan sana'ar wasu ne gaskiya. Akwai tukwane daban daban, akwai na gargajiya wanda akeyi da laka, inkaje inda akeyi kaima ni gaskiya bansan yanda akeyi ba wannan ba ɓangaren aikina bane. Akwai kuma tukan-tukanne na, na ƙarfe yauwa, a-a su 'yan maƙera ne sukeyin wannan yauwa. Akwai kuma wanda akeyi na zamani wadda banma san yanda akeyi ba daga kamfani akeyi, ake bugota akawo ta kasuwa a zo a saya. To mu irin wanda muke amfani da su kenan na zamani.

To, yanda muke taimakawa, tsoffin unguwa mu sun kasa da aka. Na farko dai tsoffi ba su da ƙarfin aiki kuma. To yawancin abubuwan da ya kamata su ringa yi muna musu. Muna taimaka musu. Muna musu abinci, muna temaka musu, mu ɗebi ruwa mukai musu cikin bayan gida suyi wanka. Wani lokaci ma mamanmu ko wani babba zai shiga bayan gida da su, su musu wanka, a canja musu tufafi. Duk abun da za su yi dai abinci ana kawo musu ne a kan tebur su suna cin abinci da kansu. Wanken kaya ana wanke musu tufafi. To su dai suna zaune ne kawai za a ringa musu aiki. Kuma duk abun da suke so a musu suna kiran mu mu taimaka musu da shi.

Gaskiya canjin kuɗin mota wani lokaci yana da matsala. Akwai matsaloli sosai. Saboda haka yawanci in za mu, in za mu tafi gurin aiki gaskiya muna neman canji irin iya kuɗin motan, mu samu canjin mu ajiye a walat na mu ko aljihun mu don in mun shiga mota kar mu zo mu yi tajani in jaka da mai mota ya ce "fitowana kenan bani da ƙananun kuɗi, bani da canji". So mu kan neman canji ne mu ajiye kafin ranar da za mu je wajen aiki don a kar a samu saɓani ko matsala garin a ba da kuɗi da karɓan canji. Domin gaskiya canji a nan yana da wuya a musamman in dai da sassafe ne ba a samun canji.

To in baƙo dai ya ce in koya mai kalmomin hausa guda biyar na farko zamu fara da gaisuwa ne. Ya kamata su gane yanda ake gaisuwa da kuma yanda ake tambaya a tambayoyi na musamman. Na farko dai gaisuwa, na safe ana ce ina kwana? To kai kuma in wani yace maka ina kwana? Sai ka amsa ka ce lafiya kalau. Yauwa. Da in aka ce kuma ina gajiya? Duk zaka ce ba gajiya ko kuma ka ce lafiya. Yauwa. In da rana ne ina wuni, lafiya. In da yamma ne ina wuni ko kuma barka da yamma. In da rana barka da rana, in da yamma barka da yamma. Amma da safe ina kwana. To ka ga uku kenan. Sanan kuma za a iya zan iya in koyo musu. Idan zaka je zaka tambaye sunan wani, he ka ce mene ne sunan ka? Ko in ka ji wani ya ce maka mene ne sunan ka? To yana tambayan ka sunan ka kenan. Sai ka faɗa mun sunan ka. Yauwa.

To wasannin yara a yankin mu dai suna, suna nan da yawa, suna nan da yawa. Daga buga ƙwallo sai buga kati, ko kuma buga robarin ko kuma guduwa, wasan guduwa, wasan ƙasa. Akwai wasanni daban daban da yara dai suke yi a nan a wajen. Akwai wasan da suke yi na wai hawan doki. Kaga yaro su biyu su, su goyi wani ya goyi ɗan uwansa sauran duk kowa ys samu ɗan uwan su goyi ɗan uwan su, su yi ta, su yi ta wasa suna guduwa su ga waye zai riga wani. To akwai wasanni daban daban da yara suke yi a nan.

Matashin nake amfani da su, waton ban gane ba. Mata, matasa, mutane wanda nake amfani da su ta wajen aiki ko kuma ta. Nikan ni ba oga, ni, ni ba ogan aiki bane ai. Ni ma ina da, ina da oga a ofis. Kuma ni bani aikin, bani aikin sana'a ko kuma aikin hannu wanda zan ce ina da, ina da yaran aiki. A'a, lokacin da nake, da nake, nake aikin hannu, eh ina da yara sun kai su, su huɗu a ƙarƙashina. Kai sun kai biyar ma a ƙarƙashina. Amma wannan da ne, yanzu kam da na gama jami'a na samu, na, nayi bautan ƙasa, na samu aikin gwamnati. Ina aiki a ofis ne yauwa.

Ina kunna sanarwar apps sosai. Ina kunna sanarwar app ɗin email nawa, ina kunna na Facebook, ina kunna na wasaf, ina kunna na akwai wasu minin app ma da nake dasu, kirifto minin app kaman beri chat kaman grey idan lokacin mining yayi ko lokacin da zan je inyi claiming wanda na yi mining yayi, zai mun, za amun wannan notification. Har Interlink ma duk ina kunna notification nasu, sanarwarsu.

Toh ranar da sa'a ta yi mana, ranar da sa'a ta yi min gaskiya, aa akwai ranar da na je aiki kwanan nan a cikin watan da ya wuce nan. Da na je aiki gaskiya ba kuɗi nake da shi ba sosai. Ina buƙatan kuɗi kuma bantaba tsanmanin zansamu kuɗi ranan ba saboda mu aikin mu kawai aikin office ne muna zuwa ne muyi aikin mu mudawo gida ba kaman aikin hannu wanda kullum mun je za mu tabbatar cewa eh dole mun dawo da wani abu ba. Amma ranan nan da na je kawai ogana sai ya tura mun dubu goma sha biyar a, a account ɗina. Ya ce to ga shi kaima riƙe na impress kenan. Na ce ka oga nagode gaskiya a wannan ranan kan na ji daɗi na samu sa'a.

Kalangu, waton talking drum kenan. Kalangu gangane wanda ana amfani da shi ta wajen biki, ta wajen bukukuwan aure na suna, har wajen ibada ma a coci ana amfani da kalangu. Ana kuma amfani da kalangu a irin taro ko kuma wasan kwaikwayo zaka ga kafin a fara sai anyi, ah kalangu ai waƙa da shi a fito. Akwai wasu ganga kuma irin na tambourine, akwai jazz, wannan duk muna amfani da su har da na zamani yanzu.

To ina magance koke koke dai bisa ga yadda ƙarfina ya, ya yi yauwa. Ba zan iya kashe kaina ba. Duk abun da nake yi ina yi a cikin hankali ne. Ina yi a cikin, a, sannu sannu. Yauwa, ba na abun da ya fi ƙarfina kuma ba zan yi abun da zai fi ƙarfina ba in, in je in ji ciwo. Idan na, in na gama koke koke na zan nemi waje in huta, in yi huta, in yi hutu mai kyau, in ci abinci mai kyau, in yi barci, yauwa. Haka nake yi in magance koki ƙoƙi.

To ayyukan da yara suke yi a gida dai sun haɗu de ayyukan ɗiban ruwa, ayyukan shara, ayyukan zuwa aika, a kira su "je ka saya mun wannan, je ka ba ma wane wannan, je ka kira mun wane." Irin ayyukan da ake sa su ke nan, sai kuma wanke wanke yauwa amma ba duka bane ma za su iya wanke wanken ba yauwa. Ah wanki to ba kullum bane muke sa su wanki, imma za mu sa su wanki ah ɗan kayan da bai yi datti ba sosai nasu shine za mu sa su su wanke.

A lokacin sallah kam hanyoyi suna cike. Yauwa na musamman in lokacin da ake sallah ne ake, ah, ah, addu'a. Za ka ga wani lokaci ana kashe titi ma. Eh, motoci da mashina, duk abin hawa ba za su iya wuce ba. Dole sai an, sai an bari a gama da sallah kafin su wuce. Lokacin sallah nan ana kashe hanya gaskiya.

To, in za mu taimakawa taoffi akan waya, muna taimaka musu ne ta hanyar wa ye za ki kira, me za ki yi ko kuma me za ka yi, wani lamba kake son ka kira, wa ye kake son ka kira, za mu musu wannan kiran. Abun da muke taimaka musu ke nan kullum a cikin waya, ko kuma an tura musu wasiƙa wadda ba za su iya karantawa ba. Mu za mu je mu karanta mu musu bayani. In za a yi reply ne, za mu musu.

Fuskar wanda na sani sosai suna da yawa, suna da yawa, abokanaye na, ƴan'uwana, matana, bah wannan duk na san fuskar su. Ko a cikin duhu ko a cikin dare na gan su da nesa, na san su. 'Yan dangi na duka na san fuskar su sosai.

Abincin safiya kamar su koko da ƙosai a unguwar mu suna nan da yawa, akwai masu yi da yawa. Yauwa duk lokacin da ba mu so mu yi, mu dafa abinci da safe, za mu je ne kawai mu sayi ƙosai, sai mu sayi kamu mu zo mu dama kamun mu da kan mu yauwa. Amma lokacin da ban yi aure ba, na kan fita, in je in saye, in je in sayi kunun gyaɗa da ƙosai in ci da safe.

A shekaru goma da suka wuce, unguwar mu babu titi amma yanzu akwai titi. Akwai guraren da bola ne, akwai guraren da ana noma a wajen, amma yanzu duk anyi developing wajen. An gina gida, anyi gine gine a wajen, shaguna ne, gidan, gidan haya ne, gidan zama ne duk anyi. Har makarantu ma sun zo, an gina makarantu sabbin makarantu suna nan. Gaskiya akwai cigaba a unguwar mu. Unguwar mu yana cigaba sosai da wuri wuri.